Eh gaskiya ina jimrewa ma barkono me ya ji ina son barkono sosai. So duk yawan barkonon da aka samu a cikin abinci idan na ci abincin nakan jimre sosai. Komin zafin tarugun nakan jimre bana irin kamar abu yana damu na a'a. Ina son barkono sosai so duk yawan barkono gaskiya banda matsala da shi nakan jimre sosai ma barkono. Duka banda ni ke ci ma ina sa barkono a ciki. Abinci bayi da barkono bana jin daɗin shi gaskiya bai da daɗin ci. So ina jimrewa barkono sosai duk lokacin da nike cin barkono. Bara ma kasan ina cin barkono baɗan fuska na komai zai yi normal. Ina jin daɗi ma abincin lokacin da barkonon ya zo yana yawa, yauwara lokacin ne abinci yana daɗi sosai. Sai dinga ci dinga jimrewa. Banda matsala da barkono nikan jimre ma barkono sosai sosai nikan jimre na iya jimrewa. Amma wani lokacin sai in sha lemu, in sha lemu ido na, na ga yana mun zafi. Dan akwai wani barkonon da za ka ci har idon ka zai dinga maka zafi. So nikan jimre sosai, nikan jimre ma barkono sosai sosai nikan jimre idan ina cin abinci har me barkono ne to nikan jimre dinga ci, dinga ci, dinga ci.

Abincin gargajiyan da nake so sosai shine tuwon shinkafa da miya. Maman mu ta iya tuwon shinkafa da miya sosai kuma yana da daɗi. Ko da chrismas da na je gida, shine maman mu ta min muka ci, na ci, na ci abincin, shinkafa da miya, da miyan aleho. Shine nafi so sosai a miyan gargajiya. Dama ina son karkashi amma da na zo na daɗe bana cin karkashi. Sai na zo abin bai shiga mun in ci kuma kaman da. Amma yanzun nan ina son tuwon shinkafa da miya. Miyan kuma bana son miyan mai ja, irin miyan kuɓewa. A'a, bana son miyan kuɓewa. Ina son shi da kaman miyan aleho, koko, miyan agushi, hmmm. Ina son tuwon shinkafa yanzun nan, ko kuwa tuwo, tuwon masara sai a sa mai garin rogo a ciki. Nafi son shi shima yanzun nan. Yana da danƙo sosai sai kaci shi da kowane miyan da kake so ka ci. Ko miyan yauki, ko miyan aleho, irin miyan da bai da yauki yauwa. Yana da daɗi sosai, sosai. Ina son cin miyan, miyan me yauƙi wani lokacin sai kaci miyan mara yauƙi. Ya. Ina son tuwon shinkafa shima. Tuwon shinkafa fa yana da daɗi sosai. Gaskiya abincin gargajiyan da naka fi son kenan, tuwon shinkafa. Kowane lokaci in ka ban tuwon shinkafa da miya, miyan fa mara yauƙi, yauwa yafi daɗi. As far as miyan bai da yauƙi, idan tuwon shinkafa ne to shi kenan. Sai in kana ci har sai ka haɗa zufa a kan daɗin da yake dashi. Ina son tuwon shinkafa sosai. Duk lokacin da nake cin tuwon shinkafa sai nayi zufa, na ƙoshi sai in yi gyatsa. Gaskiya abinci ne mai daɗi. Allah, mun gode wa Allah. Ina son cin tuwon shinkafa. Wani lokacin idan-- gaskiya bana son tuwon masara. Tuwon masara ya fita mun a rai sosai. Bana son tuwon masara amma ina son tuwon shinkafa. Tuwon shinkafa na da daɗi. Ko baka taɓa cin tu-- in an baka tuwon shinkafa gaskiya zaka so shi. Dan yana da daɗi sosai. Yana da daɗin ci da miya. Miyan da aka sa nama ya soyu, ya haɗu da magi da komai da yaji. Zaka sha kaɗi, kaci ka dinga haɗa zufa. Yauwara. A san ka ci abinci, ka ci abinci sosai, sosai. Yauwa. Amma in ka ci tuwon masara sai dai kaga abu yana ta wash wash, yana ta rabuwa rabuwa. Bai kama, bai kama. Idan ba zan ci tuwon shinkafa ba sai in ci tuwon masara wanda an haɗa da garin rogo a ciki. Shi yafi yauƙi, yana da ɗan kamuwa, yana yi kaman semo. Ehen, yana da daɗi. Yauwa, amma ba zan ci semo ba. Gaskiya bana son cin semo ba, dan semo yana da kuɗi, yana da tsada kuma. So, gwamma inyi nawa semo ɗin da kai na. Amma tuwon gargajiyan da nake fi so shine, shine tuwon shinkafa. Yeah.

Na fi son naman kaza. Ina son naman kaza sosai. Naman kaza yana da daɗi. Ina son cin naman kaza. Ina siya naman kaza ko wane sati, wani lokacin ko wane wata ne sai na siya naman kaza sosai. Amma idan na gaji da naman kaza sai in siya naman akuya ko naman saniya yauwa. Naman saniya gaskiya a shekara wani lokacin ba na cin naman akuya ba. Har shekara ya kusan ƙarewa ba na son cin naman akuya. Ba ma abin da yake sani in so in ci naman akuya. Amma idan naman saniya ne to ina siya naman saniya ko wane lokaci. Kuma sai naman kaza shine abin da na fi so sosai. Naman da na fi so shine naman kaza. Yeah, na fi son naman kaza. Nakan ci kaza a shawarma, nakan ci kaza a stew na rice and stew. Ina cin kaza a miya. Nakan ci kaza a miya. Nakan ci kaza ko wane lokaci. Zan iya cin-- zan iya cin kaza wani lokacin. Ina gaji da cin kaza sai in siya saniya, naman saniya in ci. Sai in manta da in feel inda naman kazan yake a bakina in ya gama, wanda zan sake siya kuma san siya naman kaza dan na fi son naman kaza. Na fi-- na fi son cin naman kaza sosai. Naman kaza yana da daɗi. Ko mai ka dafa da shi na, na san inda zan sapa-- in sa shi ya dawo yayi daɗi sosai. Ko miya ne ko rice and stew ne ko tuwo ne ko ma menene. Na san inda zan dafa naman kaza yayi daɗi sosai. Kaji ɗadin ci ko pepper meat, yauwa. Naman kaza yana da daɗi. Ko in ci shi ma indomie noodles ina cin shi a cikin spaghetti taliya nakan ci shi. Naman kaza na da daɗi sosai. Kuma bai da wahalan dafawa yauwa, bai da wahalan dafawa. In ka, in ka tafasa kawai in ya tafasa sai ka soya shi kenan. Duk abin da kake son ka yi da shi zaka yi da shi. Zaka gan kawai nama mai daɗi. Kayi pepper meat lokacin da ka yi pepper meat da shi sai ka gan abinci yana da daɗi sosai. To in ka yi pepper meat da naman kaza za ka iya ka dinga ɗiɗiɓawa kana dafa duka abin da kake son ka dafa. Abin da ya sa mani ke son naman kaza shine haka yake fi da naman saniya. Amma ni gaskiya na fi son cin naman kaza. Ina ara in an ce ina cin naman-- sai a ce nama me, "Eh naman kaza eh". Gaskiya ban taɓa cin turkey. Tun da muke yara muke cin turkey. Dan babanmu yana da poultry amma tun da mun daina poultry ban mus-- ban sake cin naman turkey ba. So ba-- nama manta inda naman turkey yake a baki so ya kamata in gwada cin naman turkey. Sai in san ko ina son naman turkey ne ko ina son naman kaza ne. Eh. Amma maigidana ya ce naman turkey bai da wani daɗi. Na dai ce mashi karya ne ban yarda ba. Dan na san inda ake dafa abu mai daɗi. So probably wanda ya dafa mashi shi ne bai yi daɗi ba. Amma ina dafa nawa lokacin zan iya s-- zan, zan ji ko eh ne ko a'a. Ko yana da daɗi ko bai da daɗi. Kuma idan yana da daɗi ina-- in ne ina son shi. To maybe naman da zan zo in fi so kuma shine naman turkey bayan naman kaza. Amma idan yanzu ne to gaskiya naman kaza ne na fi so sosai.

Ni an haife ni a watan goma sha daya. Shi ne watan November. An haife ni a watan November ne ga ashirin da biyar gaskiya, watan November. Kuma ina son watan haihuwa na domin karshen shekara, yana karshen shekara kuma lokaci ne mai daɗi. Ina son watan November sosai domin watan haihuwa na ne a watan haihuwa na shine November. Kuma ina son November don yana karshen shekara. Duk abin da ka sa ka kwalala ko ka samu a shekara, har za kaɗin huta ka samu lokaci ka huta lokacin haihuwan ka ka ce eh bayan January har ya zo November, ai Allah mun gode maka. Shi yasa ina son watan haihuwa na kuma lokacin na kuma yana mun daɗi, yana mun special domin akwai masu wishing ina happy birthday, akwai masu ba ni kuɗi, maigida na kowa da kowa kuma ga ƙarin shekaru kuma ina son watan November. Shi ne watan haihuwa na, watan da aka haife ni, ni abina a watan November ne gaskiya. Shi ne watan haihuwa na kuma watan da nake so sosai. Ina son da aka haife ni a watan November. A gidan mu, mu biyu ne da aka haifa a watan November, da ni da ƙani na a wutan mu. An haife mu a watan goma sha daya. Shi ne watan November aka haife mu. Kuma maman mu bamu san watan haihuwan ta ba don lokacin da aka haife ta ya dade sosai kuma su basu da wayo kamar mu da muke sanin watan haihuwan mu. Ta bamu sani ba dai mun tambaye ta ba maganan an san da take ba mu ba ma. Nikam watan haihuwa na shi ne watan goma sha biyu. Maigida na shi ma an haife shi a watan goma sha biyu November, da ni da shi amma yaron mu kuma an haife shi a watan, a watan goma October. Amma ni watan goma sha biyu, goma sha daya shine November da aka haife ni, da ni da maigida na da ƙani na, ƙani na a wutan mu ƙarami. Last born ɗin mu aka haife mu.

Gaskiya bana ciniki a wurin aiki kasuwa na ba. Don sabon sana'a ne nake yi kuma mutane ba su san ni ba sosai. So bana ciniki ba sosai kuma yanzu mutanen da suka sani ka sai dai su ceto su ba za su saya abu agun ka ba. Shine nawa labarin da maganan ciniki da kasuwanci. Don bana kasuwanci sosai amma wani lokacin idan Allah ya sa sai ka gani an siya abu guda ɗaya an siya abu guda biyu mun gode wa Allah. Amma bayan haka sai ka yi har ka yi wata guda ɗaya har ka yi wata guda biyu baka ga kasuwa ba, baka ji wanda ya ce ina son in siya nawa ne. So wani lokacin babu ciniki gaskiya. Wani lokacin babu ciniki amma wani lokacin Allah ya sa sai ka yi ciniki kaɗan a wurin kasuwancin to. Ban sani ko me ya sa amma bari muyi mugani tun da dai yanzu ne muka fara shekara. Bari mu sa yasu senn mu sa, sa kama juna mu jira muyi addu'a mu kalla ko shekarar nan zai yi daban. Amma gaskiya na son shekarar nan tayi daban. Zan yi ciniki a cikin shekarar nan domin ina son yin kokari in dinga jituwa da mutane so dat, don ana son a siya kasuwa, kasuwancin na za su siya a gona. Ehen, shine zaka ɗan yi ciniki kaɗan amma in ka ce zaka zauna haka kana kallo babu, bazaka yi irin ciniki a cikin kasuwancin ka ba. Amma gaskiya bana ciniki a cikin kasuwanci na for now. Na yanzu bana ciniki a wurin kasuwanci na. Wani lokacin ma in ansiya sai dai in cika ta da kuɗi nama in yi oda ɗin domin mutum ɗaya ne ya siya ba da yawa ba. So babu ma ciniki ba riba a cikin abin da ka siya domin mutum ɗaya ne kawai ya siya kuma kana bukatan kamar mutane uku su siya kamin ka ɗan samu riba irin na. Amma to abin da yake kenan Allah mun gode. So babu ciniki sosai a cikin kasuwancin a yanzu. Muna kan jan kasuwancin a hankali. Muna ɗan kawo shi. Muna nan kawo kasuwancin gaba so that mutane su san shi tukuna. In mutane san, sun sani da kasuwancin lokacin ne zaka zo ka fara kasuwa. Kana kasuwa ana siya kana ciniki. Amma yanzu ba ciniki ba domin ba a siya kasuwancin sosai. Ba customers masu zuwa su siya sosai so babu ciniki. Babu ciniki amma ba komai. Allah zai kawo ciniki wani lokacin. Amma bari dai dai ba ciniki zai zo. In ka samu mutum ɗaya ko mutum biyu da za su ce ina son in siya abu a gun ka. Ai dole sai ka samu ciniki a ciki. Zaka ce "eh ina da ciniki". Amma in ka samu mutum ɗaya a wata guda ɗaya ai wannan ba ciniki ba ne wahala ne. Don abin da zai siya wani lokacin kuɗin da ya yi ba ka bai isa ya yi abun da yake son ya siya ba. Kuma in ka siya abubuwan da zaka amfani da shi ka, ka yi ma odan sai ka gani kuɗin bai zai kai ba. Kuɗin bai zai kai ba kuma ba wanda zai sake siya so that ya cika ta kuɗin sai ka samu riba irin cinikin. Amma to mun gode Allah haka abun yake yanzu. Komai yana da wuya sosai. Da dakyar kafun mutum ya ɗan yi ciniki. Maybe sai bayan wata biyu sai ka zo ka ga an siya abu guda biyu a wurin ka. Ina da watar da take siya shawarma a gona da takan siya guda biyu. To duk lokacin da ta siya domin kuɗin da zata aika zai isa in sayi komai da komai da zan yi a order ɗin. Kuma maybe.

Gaskiya ina son zama a birni, ina son zama a birni gaskiya bazan iya zama a ƙauye ba. Domin idan kana zama a ƙauye, na je ƙauye shekar-- na je ƙauye wancan watan da ya ƙare, na je ƙauye da Kirismas. Na je Kirismas a ƙauye gaskiya amma zaman ƙauye bai da daɗi. Domin wani lokacin yana da daɗi amma bayan daɗin ya wuce sai ka zo kana fama da gaskiya. Domin ba wuta a ƙauye ba abubuwan da nike so a birni ba suna a ƙauye. Kaman da ƙauye mu, ba mu da wuta, ba mu da hanya mai kyau, ba mu da network. Na je ƙauye ban da network da zan yi video call kuma ina son video call sosai. Amma a kan rashin network sai dai ka dinga fama kana neman network. Amma in ka zo birni duk inda kake son ka yi za ka yi. Daɗin birni kenan nan. Da na je ƙauye har sai da na yi baƙi na sha wahala rana a ƙauye ya yi yawa. Na ce chap bana son gaskiya zama a ƙauye, ina son zama a birni sosai. Komai a cikin birni yana da sauki. Duk abin da kake son ka yi a cikin birni za ka yi shi da cikin sauƙi. Amma in ka ce za ka yi abu a ƙauye sai ka dinga shan wahala. Kana ƙoƙarin ka yi abu a ƙauye. Gaskiya na fi son zama a birni. Bana son zama a ƙauye ko kaɗan. Zama a birni ya fi mun, ya fi mun daɗi. Zan iya zauna a birni shekara guda biyu ban je ƙauye ba. Sai maybe in na missing mutanen gida ko mama na, na san iɗan je in yi feeling memories ɗinnan shine zan tafi. Amma bayan haka ba abin da ma yake son ya kai ni ƙauyen. Amma zaman birni gaskiya yana daɗi. Ba za ka san daɗin zaman birni ba sai ka je ƙauye ka yi kwana biyu. Amma kana birni har rana biyu zai wuce ba ka san rana biyu za ka ga kamar rana ɗaya ne. Na ce gomma mun kawai zaman birni yana da daɗi. Ya ma shiga mun jiki. Yanzu haka gaskiya bazan iya karya ba. Ko zan ce maka bana son zaman birni ai za ka ga ƙarya ne. So nawa nake zuwa birni ƙauye inje in zauna. Amma gaskiya ina son zama a birni. Yana da daɗi sosai. Duk abin da kake so, kana son ka ci abu ne, kana son ka siya wani abu ne, duka abin da kake nema za ka same shi a birni. Amma a ƙauye ba za ka iya samun abin da kake nema ba. Ba za ka samu abin da kake so hmmm. Amma idan ka je ƙauye sai ka dinga shan wani wahala. Amma in ka zo birni ehee wurin daɗi. Wani lokacin ma sai ka order abin da kake so a kawo maka. Amma a ƙauye sai ka dinga yawo a rana har fatan ka ya dinga lallacewa. Gaskiya ina son zama a birni. Zama a birni yana da daɗi, yana rage wahala a cikin jiki, yana rage stress. Zaman birni, zaman ƙauye bai da daɗi. Kawai dai dan memories ne muke zuwa ƙauyen nan. Ba haka ba, meye ma zai kai mutum ƙauye. Bana son zaman ƙauye ko kaɗan. Tunda baba na ya rasu ƙauyen kuma ya ishe ni, ƙauye ya ishe ni. Bana son zama a ƙauye. Meye ma a ƙauye? Lokacin da baban mu nada rai ne mu muke zuwa ƙauye yana da daɗi, ka yi wasa, ka yi abubuwa amma yanzu meye zai kai ka ƙauye? To, don maman mu gaskiya. Shiya sa nake zuwa ƙauye ina zuwa maman mu tana wurin da ƴan uwanni na suna wurin. Amma idan ba ƴan uwanni na gaskiya bazan je ƙauye ba. Ba abun da ma zai kai ni ƙauye. In je nima waye, in je nima meye a ƙauye? Ban da abin da zan je ne.

Ina jin tsoron maciji sosai. Maciji, ina jin tsoron maciji tun da nake ƙarama. Muna zama a quarters, akwai wani lokacin da aka haife ni da daddare. Na je zan kai wa maƙotarmu abinci sai na ga babban maciji mai kalan ƙasa. To tun lokacin nan ina jin tsoron maciji sosai. Wani lo, kai ina tsoron maciji amma gaskiya gaskiya ina da tsoron shanu. Saniya ina jin tsoron saniya sosai. Na mamanta, ina tsoron maciji amma gaskiya idan na ga saniya sai ka ga jikina yana rawa. Abin da yasa nake tsoron saniya shine a kwai wata yarinya a ƙauyenmu, mamanmu take gaya mana ta ce, eh yarinyar bakinta, saniya ne yayi amfani da ƙahon shi sai ya yage mata baki. Shi yasa nake jin tsoron saniya sosai. Amma maciji kam ina da tsoron maciji. Akan lokacin da nake yarinya na je aika da daddare sai ina dawo a duhu nake dawowa sai wani yaro ya ce "Kunna wutan ki" kawai sai na kunna wuta na, sai naga maciji mai kalan ƙasa. Nace eh, lokacin nan akwai wata ƙanwar mu ance maciji ne ya cijeta ta mutu. To ina da tsoron maciji sosai. Akan idan ya cije ni idan ban rayu ba fa in naje na mutu. To shi yasa nake jin tsoron maciji sosai. Amma idan tsoron saniyan da nake ji ne ai ya yage baki da mutuwa. Ai mutuwa yafi, so gaskiya ina tsoron maciji sosai. Na fi jin tsoron maciji. Nafi jin tsoron maciji da kan jin tsoron saniya. Domin maciji idan ya cije ka dafi ne zai sa maka a jikinka. Dafi zai sa maka venom a cikin jikinka. Amma, amma gaskiya ba duka maciji ne idan sun cije ka zaka mutu ba. Dan waƴan su kamar python, kamar python bai da dafi a jikin shi be. In ya cije ka you can just-- zaka ji daɗi a bayan waƴansu lokaci. Bite ɗin is not bai da wani wahala sosai. Bite python, amma kaman su cobra da wanda in sun cije ka mutuwa zaka yi in seconds. Wanda suke venom ɗin su yake zuwa straight to the heart. Zuciyan ka, venom ɗin zai je zuciyan ka yaje ya damage ɗin shi ya hana zuciyan ka beating. Ɗin shi ya hana zuciyan ka beating. Jinin ka zai lallace. Tsoro, ina jin tsoron maciji sosai. Meye ma saniya, wani lokaci suke gan saniya, maybe sai in na fita zan je in saya wani abu sai in ga saniya a waje. Amma mutane suna yawo da shanukai, amma waye yake wasa da maciji mai dafi? Ai ba mai wasa da maciji mai dapi. Kowa yana gudun maciji mai dafi. Idan naji maciji, ma akwai wani ranar da muka je gona, gonan shinkafa da ni da baba na mun, sai naji ance maciji maciji kawai sai na fara gudu. Akan tsoron maciji har an zo ana kirana ana ce mun in tsaya in tsaya ba maciji a gurin. Amma ina kan gudu akan tsoron macijin da nake ji.

Na fi son abincin shinkafa. Na fi son cin shinkafa duk lokacin da nake jin yunwa. Sai ka yi shinkafa da stew ko ka yi shinkafa da wake ko ka yi shinkafa da miya ko ka yi shinkafa da yaji sai ka ci, yana da daɗi sosai. Ina son cin shinkafa. Ko kana sauri, sauri, sauri, kana wani abu, kana neman time kaɗan da za ka yi abincin da za ka ci ka koshe, nakan ci shinkafa. In ka samu nama, sai ka samu naman kaza ka ci shinkafa, yauwa. Yana da daɗi. Ina son cin shinkafa sosai. Amma wani lokacin idan yunwa, in kana son ka canja sai kaɗan ci tuwo, irin tuwo. So ɗaya a sati eh he. Amma in ba tuwo ba sai ka ci shinkafa. Ina son cin shinkafa. Ko in ci da miya, ko in ci da yaji da wake, ko in ci jollof, ko in ci fried rice, ko in ci shinkafa da meat sauce, yauwa. Na fi son cin shinkafa. Abincin da na fi so kenan sosai shine shinkafa. Duk lokacin da zan ci abinci, duk ko na je ina ne an ba ni abinci, an ba ni shinkafa, yauwa. Za ka iya ka ɗauri ka ci ko da bai da daɗi. Amma idan ka je an je an ba ka tuwo, tuwo, ya za ka fara cin tuwo a gidan mutane sai hannunka yayi datti? A'a. Wani lokacin in ka je kamar yawo a gida, mutanen da kake kusa da su ne kamar yan wanninka eh he, za ka iya cin tuwo ko ka ci wani abu. Amma idan na je kamar gidan mutane ne kamar mutanen da ban sani ba sosai, mutanen da basa cikin family mu, sai dai a ba ni shinkafa. Ko wane irin shinkafa ne an dafa, zan ci shi yana da daɗi. Lokacin da nake da ciki, idan na ga shinkafa, na ga mutum yana cin shinkafa sai inji kamar inje in karɓa abincin in ci ne. Amma in na zo gida na zo na dafa bai fita man inda nake son ci ba. Inda ina son cin shinkafa da yawa. Zan iya cin shinkafa da safe in sake ci maka shinkafa da rana. Amma da dadare in shan kokowa zan iya cin shinkafa a rana ɗaya har gobe. Me a wurin in dinga cin shinkafa, shinkafa na da daɗi ai. So duk abin da kake son ka ci, ka ka ci shi. Ba zai ce ya ishe ka ba ko wani abu. A'a. Ina son dinga cin shinkafa. Ko na yi tafiya a hanya idan ina hanya, sai dai in sayi shinkafa in ci. A'a, ba na son siyan tuwo idan ina cikin mota ko ina cikin mutane ina hanya. Idan ba a gida nake ba, idan ina waje ne yauwa to shinkafa nake son ci. Amma ko ina-- na fi son dinga cin shinkafa ko idan na son canja, zan ci shinkafa da miya ko in ci jollof. Amma da dikirar lokacin ma a wata sau ɗaya nake cin tuwo. Amma kullum, kullum shinkafa, kullum shinkafa nake dafa. Kuma maigidana yana son cin shinkafa sosai. Ya fi son cin shinkafa da ya ci tuwo. Yana son cin shinkafa. Bai son ya ci tuwo ba. Ko yaro na ma wani lokacin bai son cin tuwo sai dai ya ci shinkafa. So dukanmu haka muke son mu dinga cin shinkafa a gidana. Ni, ni kai na abincin da na fi soke soke na shine shinkafa. Ina son shinkafa sosai. Duk lokacin da ka ba ni abu idan shinkafa ne, to ba damuwa zan ci. Ba zan ma maka complaint ko wani abu ba. A'a. Amma na fi son cin shinkafa. Shinkafa na da daɗi. Kuma idan an dafa maka shinkafan yayi kyau sosai, sai ka ci da shi yauwa. Ina son dinga cin abinci mai miya to sai ka ci shinkafa da miya. Na fi-- ina son cin shinkafa sosai. Shi ne piso ko wane lokaci. Shi ne shinkafa. Shinkafa da miya ko shinkafa jollof ko shinkafa fried rice ko shinkafa ko tuwo shi.

Ni ina fison jin kiɗan, kiɗan zamani, irin waƙoƙin kiɗa na zamani na yanzu. Bana jin, bana cika son jin kiɗan na dada irin old fashion abubuwa bana so. Ina son jin kiɗana irin latest, latest kiɗa, kiɗa da an yi sabobi. Kiɗan da yake nan shine ake ji yanzu yanzu, yauwa. Ina fison jin kiɗa latest kiɗa. Na ji waƙan Davido shima shine kiɗan da nake so.